Ana iya amfani da kwamfuta? Eh ina iya amfani da kwamfuta. Kwamfuta shine abun da tun lokacin da nake ƙarama, lokacin da aka kai ni makaranta ba zan manta ba ni da ɗan uwa na Adam, tare class namu ɗaya lokacin muna primary. Wannan labarin ya kai shekara goma. Malamin mu ya shigo class ya tambaye mu ya ce mana “a kun san mene kwamfuta? Kun san amfanin kwamfuta?” Sai muka ce a'a bamu sani ba. Sai ce yau kowa zai koya yadda ake danna kwamfuta ta hanya mai sauƙi. Abin ya bani mamaki sosai. Kullum a buri na shine in koyi yadda ake kwamfuta, in danna, in yadda ake printing, yadda ake yin designing. Ina so in koya amma ban san a ina zan koya ba. Malamin mu malam Sagir rana ɗaya sai ya shigo class ya ce zai koya mana. Sai na ce yau Allah ya cika mun buri na kenan. Shikenan aka ɗauko kwamfuta aka kawo mana shi gaba. Aka ce yau za a koya mana a kwamfuta yadda ake kunnawa da yadda ake kashewa. Farkon abu shine in ka koyi kunnawan shi da kashewan shi abu mai sauƙi amma in dai ba ka koya ba zai baka wahala. Kowai na ce wa baba na ya siyo mun kwamfuta domin in dinga koya ina koyawa mutane. Dan dalilin na koya kwamfutan nan, da na je jarabawa na na JAMB, Joint Administration and Matriculation Board, Joint Administration and Matriculation Board din da naje ta hanya mai sauƙi nayi answering question ba tare da na sha wahala ba. Sauran abokanai na kowa yana hada gumi bai iya ba amma da yake tun a ƙaramata an koya min yanda kwamfuta take da amfani to na koya shi ne ta hanya mai sauƙi sosai kuma ya min amfani kuma na gode wa Allah.

Kana cire takalma a gida? A'a, bana cire takalma a gida. Kayi yawo a gida ba takalmi abu ne mai hatsari. Za ka yi datti da ƙafanka bayan ka yi datti da shi, in za ka shigo da datti ɗakin ku, ko inanku zai zama da datti. Abu ne wanda mahaifiyata kullum take nuna min. Kullum tin ina ƙarama ta take hana ni yin amfani ko kuma rashin saka takalmi. Takalmi ta kasance ne abun da za ka saka don ka kare kanka daga wani dangun, wani ƙaya, wani dattitattun da za ka shigo da shi falo. Kuma ba ka saka takalmi ƙafan ka zai yi wani kala kala har ya yi faso, ya yi abu mara kyau. Mahaifiyata ba ta bari mu yawo ba takalmi a gida. Kullum takalmi na ke saka shi a gida. Haka ne tin ina ƙarama ta. Ni bana jin daɗin rayuwa ba takalmi a gida. Kashi ƙafanka zai datti da wuri, kashi za ka zo ka ɓata sabulun mamanka da babanka kuma zai sanya ɗakin ku ya zama datti. Kowa ya shigo ɗakin ku zai kalla ya yi datti. Datti zai tafi datti idan kana yawo a gida ba takalmi. Ni kan ina yawo da takalmi a gida. Ba na yawo ba takalmi dan ba abu ne mai kyau ba.

Me kake yi da ragowar abinci? Abin da nake yi da ragowar abinci shine a koyaushe in na ci abinci na ya rage, ya kamata in ba wa almajiri, in ba wanda yake bukata. Ba ina ba su ne ba don na rena su ba, ina ba su ne don abincin ta ishe ni ko kuma don in ba su ragowar abincin su ma ya taimaka musu ya kashe musu yunwa. Wata rana in ban samu almajiri ba, sai in je in zuba wa akuyoyi su ci ko in zuba wa raguna su ci domin su kashe yunwarsu. Ya kamata in abincin ka ya rage, ka je ka ba wa almajiri. Kar ka bar shi albazaranci haka, ka zubar da shi. Kuda ya bi ko ne abin da ya same shi. Ragowar abinci ka je ka bayar, ka sadakar wa almajiri tana da muhimmancin amfani sosai ma kuwa. A koyaushe abin da aka koyar da ni a gidanmu shine in abinci na ya rage, in je in ba wa almajiri. Ragowar abinci bai kamata a ajiye shi haka kuda dinga bi ba. Shine abin da nake da ragowar abinci ina zuwa ina ba wa almajiri ya ci ke nan.

Kana raba abincinku da mutane? Eh muna raba abincinmu da mutane, abincinmu da mutane koyaushe muke rabawa musamman abincin mangariba. Lokacin da baba na ya dawo a kasuwa, zamu dafa abinci, mu dafa miya, mu saka a cikin kula bayan mun yi wanke wanke da shara sannan mu raba abincinmu zuwa ke nan. In mun ɗiba namu ni da 'yan uwana da yayuna da ƙannena da mamata da kakannina, sauran abincin sai mu zuba a kula, mu zuba a kula mu sa a tire domin mu fitar da shi zuwa majalisan baba na da shi da abokanansa su ci. Ya kamata abinci ya zama kana rabawa da mutane musamman ma mu al'adarmu na Kanuri, iyayenmu maza in mangariba yayi basu cin abinci a gida sai dai su kai abinci waje. Ko wani bayan mangariba ana haɗa wani abu ana ce mai "rasha" sai haɗu maza su haɗu su ci abinci. Ba sa cin abinci a gida, suna fitarwa waje ne su da abokansu na arziki da abokansu na kasuwanci sai su haɗu su ci abincin tare.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Ni kan na fi son miya mai sanyi. Miya mai zafi tana ƙonawa mutum zuciya, tana tawa mutum olsa. Amma miya mai sanyi cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali za ka ci abincinka, olsa nka ba zai tashi ba. Ni mama ta ta hana ni tun ina ƙarama ta kar in ci abinci mai zafi, domin barin samu kwanciyar hankali ba, cikina zai rikaice, olsana zai tashi. Kuma ni gaskiyya yanda na gani, cin mai sanyi tafi kwanciyar hankali a cin mai zafi. In ba dai sanyi bane, amma in ana sanyi za ka iya cin mai zafi. Amma gari da zafi ka ci miya mai sanyi tafi kwanciyar hankali. Miya mai sanyi za ta sa ka san mene miyan da ɗanɗanon miyan take ciki, da me wanda daga wani sinadari aka haɗa. Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Ni kam na fi son miya mai sanyi. Hankalinka bai kwanta ba, ba ka san wani kala ba ko kifi ne ko nama ne a ciki duk ba za ka sani ba. Amma in dai miya yana da sanyi za ka san me aka sa a ciki, kai ma har ka koya don gobe ka yi. Ni na fi son miya mai sanyi akan miya mai zafi. Ni na zaɓa miya mai sanyi.

Wani irin miya kake so? Irin miyan nafi so shine miyan yakuwa, miyan gargajiya, miyan al'adarmu. Miyan yakuwa shi nafi so ba don komai ba. Miyar tafi mun kuma tafi kowacce miya daɗi. Dan shine na gargajiyan mu, na al'adan mu kenan kanurai. Ni Kanuriya ce sai sa na zaɓi miyan yakuwa ta zama mu miyan da nafi so. Miyan yakuwa ana yin shi ne da albasan ka, da attarugun ka, da tumatirin ka, da yakuwan ka, da al- da alefun ka, da giɗan ka. In kana da shi ka sa kifi ko nama in ba ka da shi hakan ma za ka yi. Sa miyan yakuwa ta na da amfani sosai dan tana da sinadari da yawa a ciki. Ka ga ga albasa, ga attarugu, ga geɗa, ga yakuwa, ga aleyahu ga mai, ga vegetable kuma ga protein, ga fat an oil duk a haɗe a cikinsa. Zai gyara maka jikin ka sai mai da kai kawurware kuma ga shi tana ɗanɗano a baki. Miya ce wanda tun kakannin mu da iyayen mu sukoya tun muna ƙane akeyi ko miyan al'ada ne. Ni nafi son miyan yakuwa dan miyan yakuwa tafi mun kowacce miya daɗi. Ni na zaɓi miyan yakuwa fiye da kowacce miya a miyan da na sani. Gaskiya miyan yakuwa tana da amfani sosai. Har amma mace ta haihu ma ana bata miyan yakuwa. Kuma alefun nan daga gani yana ƙara jini sosai. Sai sa na zaɓa miyan yakuwa.

Kana koyan wata yare? Eh ina koyon wata yare. Ina koyon yaren larabci. Yaren larabci ta kasance ne yare ce mafi mafi mahimmanci duk duniyan nan. In kai ka iya yanda ake yin larabci gaskiya kai daban ne daga cikin wasu mutane. Lokacin da larabci ta shiga raina shine tun ina ƙaramata mahaifiyata ta kai ni makaranta kafin a sakani za, a yi interview sai na ji babban makarantan shugaban makarantan yana magana da larabci da shi da abokinshi sai larabci ta shiga raina tun daga ranan sai na ce ni gaskiya sai na koyi yaren larabci. Yaren larabci ta kasance ne ba kowa ye ba ne yake ji mutane kaɗan ne da gaskensu suke jin yaren larabci yaren larabci kamar anan Nijeriya gaskiya yawanci su sun fi damun kansu da su koyi yaren turanci. Yaren turanci kuma ni yanda na sani ko a yaushe ko a kasuwa ko a ina zaka koyeshi amma larabci kuwa sai ka sa hankali yare ce mai tsada mai muhimmanci sosai. In ka iya kana koyi girman kai zakayi abun da kake so dai dai girman kai ba abu ne mai kyau ba amma nikan nafi so in koyi yaren larabci. Yaren larabci shine wanda nake so in koya kuma zai mun amfani har a gaba kuma zai saka ni in san ma'anoni kuma in san meyene Alqur'ani take koyar da mutum. Yanzu in kai ka iya la.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya ta kasance ne ruwa mai daɗi, mai ɗanɗano, mai kyau kamar ruwan faro take fresh, bata da tatti. Gashi don daɗin dafa abinci, daɗin wanki, daɗin wanke wanke, daɗin wanka. Mu gaskiya, da ruwan rijiya muke yawan amfani da shi. Duk dama muna da bohol a unguwarmu amma mu mun fi amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya ta kasance ne ruwan da kowa a unguwarmu take amfani da shi amma yana wahalan ja amma ruwan yana da daɗin wanki, daɗin wanke wanke. Bara ka sha wa abincin ka ka dafa, daɗi ɗanɗanon shi daban take da ruwa irin na, na ruwan bohol. Ruwan bohol yana da ɗan wani datti datti. Watarana cikin ka zai yi ciwo, yana sa ciwon ciki amma ruwan rijiya ruwa ne wanda watarana har ana magani da shi. Wasu gaskiya sun yi believing macda ruwan rijiya tana magani sosai da yake tun ana amfani da shi tun al'adan kakanninmu da iyayenmu he muka tashi muna kallon su da shi. Ruwan rijiya gaskiya mukan, kakata ma tun tana wannan shi ta tashi da shi. Haka na tashi na kalla tun ina ƙarama ta. Duk dama akwai bohol a unguwarmu, gwamnati ta kawo mana amma mu mun fi amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya ta kasance ne ruwa tsaftatacce, mai kyau wanda kowa yake son amfani da shi.